Chab sosai ma kuwa. Ai ina son citta kuma ina cin citta. Dalilin da yasa na ce ina son citta, ina son citta ita citta a gaskiya a kowane lokaci tana ƙara wa girki daɗi. Sannan kuma tana sa wa girki ƙamshi. Sannan bayan nan kuma citta tana ƙara wa abinci ɗanɗano mai daɗi. Sannan kuma tana maganin sanyi. A gaskiya ina son citta. Sannan kuma ita dai kawai matsalarta idan ta yi yawa ne takan sa jiki ya ɗan yi zafi sosai. Zaka dinga ji wani sa'a idan kana ci ma maƙogwaronka yana zafi. Amma kuma indai harka riga ka saba shine. Ni yanzu kamarni yanzu bana taɓa yin girki sai na-- sai da citta. Saboda idan ma ban yi sa citta a cikin girki na ba sai in ji girkin gaba ɗaya ba shi da daɗi. To amma kuma idan ka zage kana cin citta zaka ji daɗin ta. Sannan kuma ni yanzu duk abincin da zan dafa gaskiya ne sai da citta nake dafa. Bana taɓa iya cin abinci ba tare da citta ba. Sai in ji abincin ma yana mun wani irin ƙarniƙarni, wani iri dai daɗin bai yi sosai ba dai. Amma dai idan aka ka sa citta abinci yana da daɗi. Yanzu kaman jiya nayi alala a gida da na sa citta na ji daɗin alala nan sosai sosai saboda cittar ta mun daɗi ba kaɗan ba. To wannan shine abu me, me, me daɗi game da citta. Sannan kuma mutane masu fama da ciwon sanyi suma za su iya cin citta su dinga amfani da ita saboda ita ma tana ƙara-- tana warkar da ciwon sanyi. Wani sa'in ma za ka ga wasu haka kawai sun jiƙata suna sha ba don komai ba saboda sanyin jiki. Sai tana maganin sanyi. Sannan kuma tana ƙara wa abinci daɗi sosai sosai. Sannan citta kala biyu ne akwai bushashshiya akwai ɗanya. Ka ga kamar ɗanyan za ka iya yin lemon ginger da ita. Shima lemon ginger na yana da daɗi. Ko ni ina son shi sosai sosai saboda sai yana da zafi musamman lokacin sanyi idan ka sha za ka ji daɗin shi sosai da sosai. In yayi sanyi ka sa a firiji yayi sanyi to yana da daɗi. To shima ɗin ɗanyan citta idan ka sa shi a miyan tumatir shima gaskiya yana da daɗi sosai sosai. Sannan ita kuma ɗanyan idan aka busar da ita za ka iya amfani da ita a shinkafa, dafa duka, a tuwo, a miya, a komai kamar za ka kai niƙa markade za ka iya zuba a ciki. Duk dai ga sunan dai amfanin citta gaskiya yana da daɗi. Shi yasa nake cin citta sosai sosai. Saboda ni yauwa sannan idan za ka sha shayi nan ma ita ma za ka zuba mata citta. Shima yana da daɗi yana sa daɗi sosai sosai. Sannan kuma idan ka dafa citta in ka sa citta a cikin shayi da citta da kanumfari, kaai yana ƙara ma shayi daɗi sosai sosai saboda za ka ji ƙanshi kuma za ka ji ƙanshin cittan ne kaɗai yake tashi ba na wasu sauran abubuwan ba. Gaskiya yana da daɗi sosai. Citta tana da daɗi kuma tana da daɗi a abinci tana kuma ƙara girki. Saboda haka ni dai zan ba ma mata, 'yan uwana shawara idan za su girki suna sa citta a ciki saboda tana ƙara ma girki daɗi da ƙamshi sosai sosai. Sannan kuma tana maganin sanyi. Musamman wayanda suke fama da matsalar sanyi ina ba su shawara da su dinga amfani da citta sosai saboda magance matsalar sanyi. Yanzu muna fama da matsalar sanyi kowa ka taɓa ya ce maka sanyi, sanyi, ciwon sanyi. To yanzu da za ka riƙe cittan haka ita ma kana shan ta, kana jiƙa ta, kana abinci da ita to za ka ji sanyin gaskiya ya ragu. Sannan kuma abincin kama duk abinci in za ka dafa ka zuba citta to shima za ka ji abincin gashi za ka ji yana ƙamshi. Sannan ka ji yana daɗi. Ga sannan ga ƙamshi, ga daɗi gashi yana ƙara abinci. Za ka ji daga maƙota ana kaai wance ta iya girki wance ta iya girki. To ba wani abu ne citta ne a ciki. Shiyasa ake so mutanen suna cin citta sosai sosai saboda yana da kyau, yana ƙara lafiya, yana ƙara daɗi. Saboda ka ga wannan ɗin ta ma na da yawa. Amfanin ta na da yawa. Ta ƙara ma girkin ka daɗi da armashi. Sannan kuma ta maka maganin sanyi, ta maka maganin duk wani damuwa da cuta da ke damun ka. Gaskiya citta yana da tana da daɗi kuma tana da amfani a jikin ɗan adam. Sedai in ce jama'a a dage da cin citta. Dan.

Eh ina shan madara. Ah! Ai madara ita ce abin sha. Ai duk wanda baya shan madara an bashi abaya. Madara ai duniya ne. Ai duk wani abu, duk wanda ya ce maka baya shan madara to gaskiya ba shi da lafiya. Ina shan madara sosai sosai saboda madara na da kyau a jiki kuma yana da amfani. Yanzu misali, kamar ni yanzu ina shayarwa. So duka ranar da ban sha-- ban sha mati da madara ba sai ruwan nonona ya kafe. Inansa yadda zan yi, na ba yarinyana nono. Amma kuma idan na sha madara za ku ga na wuni nonona na ta zuba, yana ta zuba, yana ta zuba. So gaskiya madara na da kyau a jiki. Ko ni ina so, ina son madara sosai. Sannan idan na sha madara zan je ni ina cikin kuzari, zan wuni ina aiki ba wani, ba wani kasala ko kuma wani abu. Sannan kuma ga madara tana da kyau. Ai in sha shayi da madara, in samu biredina a gefe in sha kay ai abin yana da, da daɗi sosai sosai ba ƙaramin abu bane. Sannan kuma dukan daren da na sha madara zan wuni a ƙoshe ba zan dinga jin yawan jin yunwa ba. Nan da nan za ka ga na, na ji ni na ƙushe haka zan wuni sai dai in tasha ruwa, in tasha ruwa. Ai madara tana da kyau. Sannan kuma madara tana da amfani a jiki sosai sosai. Ni gaskiya ko da amfaninta ma a jiki ina sha. Dan ni yanzu gaskiya idan har na yi kwana biyu ban sha madara ba sai in ji ni kamar ba ni da lafiya ko kuma wani abu. Sannan kuma idan na yi kwana biyu ban sha madara ba zan ga nonona ya, ya kafe ba ruwa ba kome. Amma kuma idan da madara gaskiya nonona zai cikkaye wuni yana zuba har ya ɓata mun kaya na. Na dinga canja rigaki nan fa idan da in na sha madara. To gaskiya ni dai ina son madara sosai. Sannan yara na ma ina ba su madara. Yara ma idan ana ba su madara za ka ga kaifin basiran su ma ba kamar na waɗanda basa shan madara ba. Za ka ga ko a makaranta ne ko suna wasa ne da yara, 'yan uwansu za ka ga yaran ka suna da basira, suna da ƙwaƙwalwa saboda ita madara tana gina ƙwaƙwalwan yara sosai sosai. Ba ma yara ba ko manya haka. Sannan za ka ga wasu idan kamar mutum na aiki a gurin wuta haka za ka ga a cika dinga yawan shan madara fa. Kana aiki a gaban wuta ba ka shan madara a dinga yawan shan madara. To wannan madaran shine wannan jinin haka dai ko ne shi zai taimaka, wannan madaran ya ɗan dawo maka da shi. Duk wani aikin wahala da za ka gani za ka ga madara. Yaro ko wani abu ya sha wanda bai kamata ba ko bai dace ba za ka ji an ce a ba yaro madara. Kamar wani yaro da na gani ya je ya sha kananzira a ɗakin kakan shi bai sani ba. To yana sha Allah so kaɗan ya sha bai sha da yawa ba aka je aka ce to ka ɗauko madara aka ɗauko madara aka buɗe mashi tagwangwani ma aka buɗe mashi aka dilla ma yaron nan. To da wannan taimakon madaran nan yaron nan ya samu har ya tashi ya farfaɗo. To ka gani madara yana da kyau sosai. Za ka ji kuma ana cewa ku dinga ba yaran ku madara yana ƙara musu kaifin basira, yana ƙara musu ƙwaƙwalwa. To duk wannan ma ka ga abu ne mai, mai kyau. Sannan manyan ma za ka gani in ka sha madara za ka tafi gurin aiki ko gurin wani abu za ka ji ka da ƙarfi da kuzari. Ka wuni kana cikin ƙarfi da kuzari ba ruwan ka da wani hayaniya ko kuma kasala ko yunwa ko bacci ko gajiya. A'a, za ka ji ka dai lafiya lau lafiya lau ka sha madaran ka. Sannan ga ta da daɗi bayan amfanin da take a jiki sannan kuma tana da daɗi a baki. Ni kamane lokacin da nake makarantar kwana zan zo, zan ɗauki madarana ne in jiƙa ta da bauta in ƙwaba in ƙwaba an dinga cin biskit ina kafin biskit da ita. To ka gani wannan ma abu ne mai daɗi. So ai madara kayan makwalashe ne ni haka kawai zan zauna in na je na kasuwa na siyo madara zan zauna in ɗauki cokali na in tasha, in tasha, in tasha har sai na ji na ƙoshi in na ji na ƙoshi sai in ajiye in sha ruwa na to zan wuni ina jin daɗi. Sannan madara in kana shan ta ko a kai ne ko haka kawai za ka ji hau wani, wani kan ka na ju-juyawa, bakin ka na maka daɗi kome. Kai gaskiya madara tana da daɗi. Duk wanda baya shan madara gaskiya sai dai in ba shi da lafiya ne. Ba ma fata ma Allah ya kawo ciwon da za a ce kar mu sha madara saboda madara ai duniya ne. In ba ka sha madara ba akwai, in ba ka shan madara akwai damuwa. To gaskiya ne ina son madara, ina shan madara kuma ina ba yarana madara. Mai gidana shi ma yana shan madara. Muna son madara haka mu a gida na ne ba na rabuwa da madara kullum muna cikin madara in sha Allah.

Eh to, da farko idan na baro gida na shigo ofis, abu na farko da nake fara yi idan na shigo ofis za mu gaggaisa da 'yan'uwana ma'aikata. Idan muka gaisa da su, sai in wuce ofis ɗin shugabanmu gaba ɗaya. Idan muka wuce na shiga ofis ɗinta sai na je sai mu gaisa, in muka gaggaisa sai muɗan yi hira, inda wani hira, muyi hira. Inda wani aiki ta ce mun "wance ga aikin nan da Allah zo ki taya ni in ce mata to shikenan mu zo muyi". Idan na je na ɗan mata aikin da zan mata, idan na gama sai na fito. Idan na fito sai in je in shiga nawa ofis ɗin. Idan na shiga nawa ofis din sai na zauna. Kafin no kafin in shiga ofis ɗina zan je akwai muna da attendance book, zan je na rubuta sunana, na rubuta file number na, na rubuta lokacin da na zo aiki. Sannan na rubuta nayi sa hannu na da kwanan wata. Idan nayi wannan sai in tafi nawa ofis ɗin sai in je in zauna. Idan na je na zauna, idan akwai ragowan aiki na sai na je na fara aiki. Hmm jiya ban ƙarasa aiki na ba sai na zo na, na fara. Na ƙarasa na jiya. Idan kuma bani da aikin jiya sai in ɗauko aikin yau sai na fara. Idan na fara, na fara na gama abin da ban gane ba, zan fita waje wurin wasu ehm yan'uwan aiki na sai in je in tambayesu "don Allah wannan guri ban gane ba ko ka gane ko kin gane kuɗan duba mun". In sun in akwai wanda ya sani sai ya duba mun sai in je ofis ina in zauna a kan kujera na sai in je in duba. Sannan idan kuma akwai duk abin da nake yi na sani sai na zauna sai na yi. Idan na yi aikina, nayi aiki, nayi aiki sai in ɗan fita waje sai in ɗan sha iska. Saboda yawan aikin yi ba a ɗan fita a sha iska zaka ji wani sa'in da saurin gajiya. To idan na ɗan je na ɗan sha iska na a waje, idan na dawo sai na zo na zauna. Sai na ci gaba da aiki na. Idan na gama sai in ɗauka sai in kai wurin shugaban mu sai in ce to "Shugaba ga aikin da kika bani nan, na gama". To za ta dudduba, ta dudduba idan akwai inda zan sake tace mun "to wance nan fa bai daidai ba". Sai kin sake sai in ce mata to shikenan sai in koma in sake. Idan kuma yayi daidai sai ta ce mun "to yayi daidai". Idan akwai wani abu da za ta ƙara bani sai ta ƙara bani. Idan kuma babu sai ta ce to "shikenan kin gama aikin ki na yau ki je ki huta". To idan zan ɗan fita waje sai in ɗan je in huta. Wani sa'in kuma idan har ba mu fita waje na huta ba sai in je gurin, sai in je in ɗan samu abinci naɗan ci. Da yake wani sa'in ina ɗan tawada abinci da ruwa sai in ci. Idan kuma ban tawoda abinci na ba sai in fita akwai wuraren cin abinci da yawa a gurin sai in je in siya abinci in zauna in ci. Idan na ci na sha ruwa sai na tashi sai na koma gurin aiki na. Idan na koma gurin aiki idan lokacin sallah yayi sai in tashi in je nayi sallah. In lokacin sallah bai yi ba sai in tashi ina akwai muna da library muna da littattafai da yawa na karatu. Idan na ga ba abun da nake yi ko kuma na gama aiki na na ofis in je in ɗauko wannan littattafan sai in zo in ta karantawa, in ta karantawa. To idan lokacin sallah yayi sai, sai na je nayi. To a haka idan kuma an sake kira na an bani wani aikin sai na karɓa na je nayi. Idan kuma ba wani aikin sai in je in sami 'yan'uwana ma'aikata sai mu zauna mu yi ta hirar rayuwa, hiran iyali, hira dai kala kala haka za mu zauna mu yi ta yi har lokacin tashi yayi. To idan kuma lokacin tashi yayi sai mu tashi. Idan kuma lokaci bai yi ba sai mu zauna sai mu yi ta yin hira, mu yi ta hira, mu yi ta hira. Idan kuma an bamu aiki sai mu sake komawa ofis sai mu ƙara mu cigaba da aiki. Tun da abu ne ba za ka gaji ba. Abu ne na inda kake neman abinci. Dole ne duk abin da aka saka za ka yi. Kai muna girmama kowa, muna ba kowa girmansa. Ba wanda kake rainawa, ba wanda kake ɗaɗɗaga makai. Saboda dukkan mu a gurin dukkan mu ɗaya ne. A gurin wasu sun fi wasu haka ake kowa na girmama kowa, duk mu na girmama kowa. To bamu da damuwa gaskiya ta wannan fannin. To idan an gama, kowa ya gama aikin shi, ya je ya ba shugaba ta duba shikenan. Idan lokacin tashi yayi a tashi in lokacin tashi bai yi ba a zauna. Masu zuwa cin abinci su je su ci abinci. Wanna suka kawo abinci suma su zauna su ci. To haka rayuwar mu take a ofis kullum da kullum, yau da gobe.

Ai ni tafarnin abinci ina son taliya da taliyar yara wacce ake ce ma indomi kenan a ina son su. Ai ni idan zan shekara ina cin taliya da taliyar yara indomi to gaskiya ni bana ƙoshi saboda ina ƙaunarsu ina sonsu sosai sosai. Wato ni abincin da na fi so abincin da yake sa naji daɗi idan naci shine taliya ko taliyar yara. Wannan abincin guda biyu ina jin daɗinsu sosai sosai. Sannan ni bana gajiya da cin su. Za ku ga mutane su basa son taliya amma ni gaskiya ina son taliya saboda tana mun daɗi ina so sosai. Sannan dafarkoni idan zan haɗa taliyana ina yin taliya kala biyu ne ina yin dafadukanta ina yi da miya kuma ko wacce nayi tana mun daɗi ina son ta. Zan yi taliya idan zan yi taliya dafaduka zan jajjaga kayan miyana attarugu, tumatur, albasa zan jajjaga idan na jajjaga zan sa tafarnuwa wani sa'in na sa citta a ciki dayake duk ina sonsu. To idan na jajjaga a turmi, dama ni na fi son jajjagen turmi bana markaɗawa. Idan na jajjaga sai in tashi sai naje na na ɗora mangyaɗana ko manja ni ko da mangyaɗa ko da manja duk ina ci. Wasu zasuce ni bana son taliyar manja nime to ni ko mangyaɗan duk ko manjan duk wanda na samu ina so ina ci. To zan sannan in soya kayan miyana idan na soya kayan miyana idan suka soyu suka yi ƙanshi sai na zuba ruwa. Idan na zuba ruwa zan sa magina, zan sa gishiri, zan sa ƙori, zan sa onga to duka zan sa. Idan na sa shi kenan sai naje na zauna sai in jira idan ruwan ya tafasa. Idan ruwan ya tafasa shi ke nan sai na ɗauko taliyata sai na zo na kakkarya na kakkarya ƴan ƙanana ƙanana dai ba dai da yawa ba. So idan na gama karyawa sai na sata to zan je zan je in ɗan zauna in huta in jira ta ɗan jiku saboda idan bata jiku ba gurin jujjuyawa baza ta warware ba, za ta duddunƙule. To in bana son ta ɗunkule ɗinan in na sa zan je in koma in samu wuri in natsu ne kafin ta ta jiku. To in ta jiku zan je in jujuya in jujuya in tabbatar ta rarrabu na rarraba ta sai na dawo. Idan na dawo sai na sai na zauna to zan barta ta dahu dan ni ina son taliyata dahu sosai wasu zaka gansu sun ce su basa son taliya tayi luƙwi luƙwi to ni gaskiya ina so tayi luƙwi luƙwi sai na barta idan ta dahu sannan sai na sauke sai na ci. Idan kuma da miyan jajjege zan yi zan jajjaga kayan miyana tumatur, attarugu, albasa, shima in je in sa ko mangyaɗana ko manjana in soya. Idan na soya in sa magi tumma in sa magi na gishiri, kori, onga duk dai har time wani sa'in ina sawa. To idan na sa sai naje bana shiku ma wannan bazan bar miyan ta soyu sosai ba saboda ina son ta sama sama. To sai in barta sai sai na barta ta soyu. Bayan nan kuma idan miyan ta gama soyuwa to sai naje sai na ɗora ruwa shi kuma zan samu ruwana mai kyau sai na ɗora. Idan na ɗora sai na bashi ya tafasa don idan aka zuba kafin ya tafasa zata jike to zan bashi sai ya tafasa sai in ɗauko taliyana ita ma in yanyanka gurgutsura ta yin da naki so sai na zuba a cikin ruwan. Idan na zuba shima zan barshi sai ya ɗan sassake jikinshi kafin nan na zo na na juya shi. So idan na juya na juya idan ya juyu shi kenan sai na tace. Idan na tace sai na ƙara mai da wani ruwan. Idan na ƙara mai da wani ruwan shima idan yayi zafi saboda ita taliya idan baka ƙara mai da wani ruwa ba in ka in ka juye in ka tace ta tana duddunƙulewa kaga tana wani danƙwodanƙwo. To amfanin mai da wannan ruwan wani ruwan zafin ka ƙara wankewa da shi shine zai sata ta sake ba nan ba zai dinga wannan danƙwodanƙwon yana kakamawa ba. To sai na in yayi sai na shi ke nan sai na sai in ruwan ya ɗan zafi sai na zo na ƙara wankewa da shi. Idan na wanke da shi shi ke nan sai ya saki sai ya warawara haka to shi ke nan. A lokacin zan samu kwano na in zuba wani sa'in in sa kifi in ba kifi in sa nama in ba nama in sa ganda duk dai abinda nake so da shi da shi zan sa. To sai na sa idan na sa sai na zo na samu wuri sai na zauna sai na mimmiƙe ƙafa sai na ci na ci na ci na ci na ci in na ci na ƙoshi sai na samu ruwana mai mai kyau mai sanyi sai na sha ruwana shi kenan na ƙoshi.

Tab ainihi kam bana son hayaniya, bana son wurare masu hayaniya. Ainihi gaba ɗaya nawa tun da na taso gaskiya bana son hayaniya. Saboda ni ba zan manta ba kafin na yi aure, idan naje makaranta na dawo to ina ɗaki. Saboda tsabagen ni bana son wurare masu hayaniya. Ni a ɗaki nake zama daga ni sai wayata. Ko ɗan fita hiran na ma bana yi. Sai mama na ta yi tamim "Fa ɗaki ba za ki fito ayi hira ba kina zauna a ɗaki kin yi shiru kin rufe ƙanƙa a ɗaki". Sai in ce mata "Ni wallahi bana son hayaniya ne shi yasa nake ɗaki na ni kaɗai". Haka idan ƙawaye na sun zo wani sa'in idan bana son hayaniya sai na ƙi fita, sai ko kuma in kwance an yi bacci. Sai su su yi takira na, sai takira na sai in yi shiru in yi kaman na yi bacci. Saboda gaskiya ni bana son hayaniya. Sai na yi kaman na yi bacci. To a haka a haka gaskiya na taso. Sannan ni gaskiya bana mahakuni saboda ama bana masu son hayaniya ne ko ƙawaye ma bani da su. Kwata-kwata bani da ƙawaye saboda bana son hayaniya. Bana son kuma guri mai hayaniya. Ni ina zauna a gida, ni bana zuwa ni ko rediyo ba. Hakan lokacin mama na, na tsokana na. To shi ke nan tun da ba kya son hayaniya. Shi ke nan idan kin yi aure mamu huta ba za mu saya miki rediyo ba. Sai in ce "Wallahi inda ni ne ku zauna ba sai kun saya rediyo ba." Da ama ni bana son rediyo saboda bana son hayaniya. To haka kullum ina ɗaki na daga ni sai waya na bana fita. In na fita zan ɗan yi aiki ne ina gama aiki na zan koma ɗaki. Duk wani abu da zan yi ni dai ina cikin ɗaki. Ba ruwa na bana fita ko ina. Sannan lokacin nan idan na fito sai dai na yi sallah na koma ko kuma zan yi girki ko kuma mama na ta kira ni ko kuma an aike ni. To ni duk dai abun dai an ganni a waje to gaskiya ni dai na gama abin da nake yi shine zan fita waje. Amma idan bana kome gaskiya ba ina a ɗaki na saboda bana son guri mai hayaniya. Ai ko ana haka, ana haka sai na zo na yi aure. Ai ko ina aure sai ba a saya mun rediyo ba. Sai na zo gida, da na zo gidan mijina shi kuma yana da hum tiyata yana da rediyo. Ai ranar farko da ya kunna waƙa ya ƙara murya an gaya miki "kaman zam mutu". Ina "Don Allah ka taimaka ka rage mana ƙara, ka taimaka bana son hayaniya. Kai na ciwo yake, kai na ciwo yake yi". Ya ce "Shi ba zai rage ba. Menene, menene mutum kaman mai aljanu ba kya son hayaniya?" Sai in ce "Ni bana son hayaniya ne. Ni ko ringtone ɗin waya ma ne ƙaran waya a dole ne. Ni ban cika ma sa ringtone mai ƙara ba saboda bana son ƙara. Ɗan kaɗan kaɗan nake sa kai ka zo ka kunna mun rediyo yana ƙara, yana cika mun kunne". Sai ya ce "To sai dai ki fita". Wani sa'in idan ina kwance duk faccin da nake da ya kunna rediyo na idan na ji sai in tashi sai in fita. In ce "Ni gaskiya ba zan iya ba" sai in tashi in fita. To a haka a haka ake ta yi. Kullum wani sa'in da naga zai kunna sai in ɗaura fuska. Sai ya ce "Ai duk ɗaura fuskar da zaki yi sai na kunna". In ce "Ni fa bana son hayaniya ne shi yasa bana zama a wurare masu hayaniya". To wani sa'in to aka zo sai mai ta faɗa da shi idan sai kunna sai in fita ma in bar gidan in shiga gidan makwabta na in zauna. Wani sa'in kuma idan ya kunna sai in rage ƙaran. Sai ya yi ta faɗa "Don menene zan rage mishi ƙara?" Shi baya so in bar mishi abin shi idan ba zan zauna ba. In fita in bar gidan. Sai in ce "To ni zan fita in bar gidan. Ai ka san bana son hayaniya. Tun da muke da kai ka taɓa ganina na kunna waƙa a waya na ko wani abu saboda bana son hayaniya. Shi ya sa bana kunna waƙa a waya kai kuma ka zo ka kunna mun waƙa ka ƙara ƙara. Kai na gashi kai na yana mun ciwo". Sai ya ce "Ƙarya ne ba wani ciwo a kanki da yake mun ciƙa ƙa shi ba wani kanki da yake ciwo ke ko ba kya son hayaniya". Sai in ce "To ai naman bana son hayaniya ne shi ya sa ƙanawa yake mun ciwo". To a haka fa muke ba ma yau da gobe. Wani sa'in har in ɗauki spikar rediyon in buga ta da ƙasa saboda fa kawai ta lalace a daina kunna mun ƙara. Haka zai je ya kai saboda ban zan son hayaniya. Haka zai je ya kai a gyara, a ƙaro, ya ƙara, ya ƙara dawa, ya ƙara kunnawa. Haka zan zo. Wata rana kai na ce "Ni kam sai na zo na buɗe cikin spikar nan naje na tsintsinka wasu igiyoyi a ciki saboda kawai ni ya daina sa mun ƙara in ta lalace. Ai tsankace yanda za a iya kunna". To idan kuma wani sa'in yana gujen ɓacin rai na idan bai kunna a, a hum tiyata ba sai ya kunna a wayan shi. Idan ya kunna wayan shi sai ya sa waƙa sai ya yi ta ƙara. Sai in guda ɗaki saboda bana son hayaniya. In guda ɗaki in ce in rufe kai na, in tura ƙofa, in rufe kai na. Duk da haka ina ji wani sa'in kawai ba yan da zan yi sai dai kawai na yi haƙuri in ce "To ya zan yi tun da dai ni bana son hayaniya shi yana son hayaniya". Ai dole na yi haƙuri kawai na zauna a haka yi.

Eh gaskiya ina so ɗakina yayi haske. Ai ni bana ma son duhu. Gaskiya duhu idan dai ba da daddare ba to gaskiya bana so in ga ɗakina yayi duhu. Ina so koda yaushe in ga ɗakina yayi haske, yafi kyau. Saboda idan guri yana da haske za kafi ganin abubuwa da kyau yanda ya kamata. Amma ɗaki yana da duhu shikenan za kayi ta lalibe da rana kaje kana neman haske ka haska abu. Da rana kuma ba da daddare ba. To amma idan ɗakin ka yana da haske to duk abin da kake so ko kake nema zaka samu. Kamani yanzu gaskiya da na tashi da safe zan buɗe tagar ɗakina ja labulen saboda na samu na gyara gado na. Idan na gyara gado na duk wasu kaya da suke waje ko kuma ba'a gyare ba na samu na gyara su. Sannan kuma duk wani abu da yake kusa da ni zan iya ganin shi in dai ɗakina da haske. Amma in ɗaki ba haske zaki ga kaje kana nemo fitila haka za ka shiga wasu ɗakin wasu ka ga da rana amma duhu. Hatta hannun ka ba ka gani. Sai in ta mamaki in ce wai ku wannan duhun baya damun ku? Ai ɗaki kaga ɗaki da haske shine duk wani abu da kake nema ko kuma wani abu da kake so zaka gan shi ba tare da ka sha wuya wahala ba. Amma haka kawai ni da daddare ɗaki duhu, da rana ɗaki duhu a'a ni gaskiya bana so. Gwara ɗakina yayi haske duk abin da nake nema na ganshi. Duk abin da nake so na yi shi ba sai naje ina kunna fitila ko ina kunna waya ko ina kunna hasken wani abu ba. To idan zan kunna haske da rana to me ya amfanin hasken rana? Me ya amfanin kuma ranar da muke ciki? Ai da daddare ne idan ɗaki yayi duhu za kaje kana neman abin da zaka haska. Amma wannan gaskiya ni ina so ni ko labule ma zan sa a ɗakina. Ni ban cika sa e labule mai duhu ba saboda duhun nan zai dame ni. In kuma ba yanda zan yi ko yanzu misali ni ɗakina da rana ma ina kunna fit-- ina kunna wuta, wutar lantarki. Zan kunna ƙwaina a zo aita ce wa a'a ke da ranan nan kin kunna ƙwai sai in ce eh ni gaskiya ina son haske bana son in ga ɗakina yayi duhu. Zan kunna haske na ko da rana ne ɗakina duk sanda ka shigo za ka ganshi cikin haske ba duhu ba komai. Sai dai inda daddare zan kwanta shine sai na, na kashe. Amma dan dai da rana zan bar ɗakina cikin haske zaka ga ɗaki ma yafi kyau da haske. Amma in ɗaki na duhu sai ka shiga ka ga ɗakin wani iri ka rasa ma menene yake damun ka. Idan kuma ni in gaskiya da rana in aka ga ɗakina ba haske to gaskiya an ɗauke wutar lantarki ne. To ana ɗauke da wutar lantarki ko zan ɗaga labule na sama in kulle saboda in ga duhu. A ce ke ba ki sauke labule ba ka sanyi ga ƙuda ga maye zan ce a'a ni ku ban ni gaskiya ne haske nake so bana son duhu. Saboda me amfani ina zaune da rana kuma ina cikin duhu. Wani sa'in ma kaje ka buge da wani abu kaji ciwo, wani sa'i ka faɗi, wani sa'in kaje ka ɗauko wani abu ya rikito. To duk matsalan duhun ke nan. Wani sa'in yara ne masu wasa idan ɗaki ba haske ka ga sun faɗi sunji ciwo ko sun buga kai ko kuma wani abu. To wannan duk gaskiya babu. Ko da ba zaka-- ɗakin naka ba zai yi haske yanda kake so ba. Dan uh labulen tagar ka sai ka buɗe shi. Ɗan labulen ƙofan ka sai ka ɗaga shi. To wannan shine. Amma kuma haske ai gaskiya haske yayi. Ni gaskiya bana so naga ɗaki da haske-- da duhu. Gwara ɗakina yayi haske, yayi kyau. Duk inda zan gyara, duk wani abu da zan ɗauka, duk wani abu da zan share. Yanzun misali ka bar ɗakin ka da duhu ba haske, yana zata fito maka a ɗaki duk ba ka sani ba. Duk wani abu zai fiffito a ɗaki duk ba ka sani ba. Kana can ka bari sai ran da aka zo da haske kuma sai a ga ɗakin naka ba kyau sai mutane su fara maka kallon wannan ƙazamiya ce bata gyara ɗakin ta ga yana nan duk a cikin ɗakin ta ta bari. To saboda ɗakin ba haske. Amma in ɗaki da haske duk wani abu da ke cikin ɗakin ka za ka ganshi ka share, ka goge, ka gyara. Duk wani abu da ke cikin ɗakin ka za ka ganshi ka ɗauki. Duk wani lungu da datti yake, duk wani saƙo, duk wani abu za ka ganshi za ka gyara. To amma kuma ɗaki in yayi duhu ai duk wannan abubuwan ba za ka gansu ba. Shi ya sa gaskiya ni ina son ɗakina yayi haske. Shi ya sa koda yaushe ɗakina yakan zama fes fes ba datti saboda ina da ɗakina da haske. Ina gani ina gyarawa. Duk wani abu da ya faɗi diƙƙanƙantanshi zan gani kuma zan ɗauke. Duk wani wuri da ya ɓaci zan gani kuma zan gyara. To haka amfanin barin ɗaki da haske ke nan. Ba a son duhu saboda haka gaskiya haske abun so ne kuma haske abun so ne. Dan duhu kam.

Chab ai mu ne turare, mu ne kamfanin turare, mu ne kuma muke sa turare. Ai ni a rayuwa na ina ƙaunar ƙamshi. Ai ni, da ni da 'ya'yana da maigidana muna kaunar ƙamshi. Ai ni kullum sai nasa turare, kullum sai nasa wa maigidana turare, kullum sai nasa wa yarana turare. Ai shi turare yana da wani sirri. Wani kawai ƙamshin turarenka zai ji, bai yi tunanin zai-- zaka ga ana sonka. Ai shi idan kana ƙamshi, za ka ga mutane suna sonka. Amma idan kana wari da an zo kusa da kai za a dunga hmm ku tashi wannan na warin hannata ko wannan na warin rana. Amma kuma idan kasa turare, turare yana da rufin asiri. Ko da kana da ciwo a jikinka ko ciwon hmmat-- ko warin hammata ko kuma warin zufa ko warin rana to gaskiya idan kana sa turare ba wanda zai ji. Kuma idan kana sa turare za ka samu ƙwarin guiwan shiga ko ina. Ko ina za ka iya shiga saboda ka san duk inda ka shiga ƙamshi za ka yi. Kuma duk inda ka shiga za a bi ka da kallo. Maimakon a dingna gudunka a'a za a dingna haba haba da kai. Ana cewa a'a wannan sarkin ƙamshi akwai ƙamshi. Ai ƙamshi duniya ne, turare duniya ne. Ni duk wanda bai sa ma turare wallahi na raina mashi wayo. Saboda wasu za su yi tunani kaman wai ba su da warin jiki shiyasa basa sa turare ba. Ba haka ba ne. Shi turare ko kana da warin jiki ko baka da warin jiki ana so ka sa shi. Saboda ƙamshi ma rahama ne. Mutum ya zo kusa da kai yaji ƙamshi za ka ji kai kanka da ka ji ƙamshin za ka ji zuciyarka ya kwanta, za ka ji wani sanyi a ranka. Balantana shi wanda ya sa turare. To a turaren ma ba akwai turare akwai muna turare. Zaka ga wasu sun sa turaren ba wani-- ba shi da wani ƙamshi. Sannan za ka ga wasu sun sa turare mai ƙamshi kai hatta idan mutum ya sa turare wanda ya amsa sunansa turare ko kusa da kai ya zo ko ɗaukan misali ni anan a ofis ɗina inda nake akwai wani wanda yake sa turare. Idan ya sa turare, idan ya ɗauki yarinyata haka za ta wuni ita ma tana ƙamshin turare. Kaga dai ba wai ita aka shafa wa turaren ba aa kawai ɗaukanta yayi. To amma za ka ji wannan turaren jikin nashi shi ma ya taɓa nata kayan. Za ka ji ita ma ta wuni tana ƙamshi kaman an sa mata a jiki. To kaga wannan ai yana da daɗi. Saɓanin mutum ya zo kusa da kai ka dinga jin wari sai ka ji ba ma ka ƙauna mutum ya zo kusa da kai da ya zo za ka ga ana gudu. Ku gudu wannan ga me warin jikin nan ya zo menene, menene. To gaskiya turare yana da daɗi kuma yana da kyau a ce kowane bawa mutum yana sa turare kullum kullum. Ko za ka fita ko ba za ka fita ba ka sa turare. Sannan ko a ɗakinka ka dinga sa turare shi ma ɗakinka kar a shigo a ji ɗaki na wari. Ko da yaushe ka zama na cewa ɗakin ka yana ƙamshi ko da wane lokaci kayanka suna ƙamshi ko wane lokaci jikinka yana ƙamshi to shine. In ma ba ka sa turare sai ka ga an raina ka ma ana maka wani irin kallo, ana maka wani irin gani gani, ana gudunka, ana ƙyamarka. Amma idan da turare a jikinka kana ƙamshi za ka ga mutane suna son matsuwa kusa da, kusa da kai. Saboda ko su ma din idan suka zo kusa da kai su ma za su ji daɗin ƙamshin. To wannan. To akwai turare akwai muna turare. Za ka ga akwai wani turare za ka gan shi mai araha ne amma ƙanshinshi na da daɗi. Akwai wani turare kuma za ka ganshi me tsada ne ƙanshinshi kuma yana da sanyi. To iya de kuɗin mutum iya shagalin shi, iya ƙarfin ka. In ka ga ba za ka iya siyan m-- mai tsada ba sai ka sayi dai dai kai da kai. Dai dai kuɗinka. Idan kuma ba za ka iya siyan mai tsadan sai ka siya ka ga wasu sun yi sa turare a jikin su sun yi wanki an wanke kaya amma kuma duk da haka kaya na ƙanshin turare. Sai ka yi ta mamaki kai wannan wane irin turare ne waɗannan suka sa haka me ƙamshi haka har yanzu ga shi dai an wanke kaya amma yana suna ƙamshi ba su bar ƙamshin ba. To wannan shine ake kira turare. Wannan tu irin wannan turaren gaskiya yana da tsada ba kowane zai iya siya ba. So in dai ba za ka iya siyan mai tsada ba ka siya ɗan dai dai dai kaddai ka bari dai a ji wari a jikinka. Karka bari a ji wari a jikin 'ya'yanka. Karka bari a ji wari a ɗakin ka. Ko ya yake turare ka dinga fesawa sama sama lokaci zuwa lokaci. Saboda gaskiya turare yana ƙara wa mutum mutunci, yana ƙara wa mutum daraja. Sannan kuma ka ga mutane suna son shi. Saboda kai da ba kai ka sa a jikinka ba amma idan wanda ya sa a jikin shi ya matso kusa da kai sai ka ji yana burge ka. Ka ji kai ma ƙanshin yana muka daɗi. Kana kayi wa ne wannan wane irin turare ne ka siya ya sunan turaren nan nawa ka siya? To za ka ji mutane suna sonka. Amma kuma in ba ka sa turare kullum a jiki za ka gani da ka zo a ci gashi ku tashi ku matsa ga wannan mai warin nan shi ku ɗan turaren nan ma ba zai iya siya ya sa a jikin shi ba. Da ya zo kusa da mutane sai dai ya dinga wari to sai ka ga ana gudun ka. Wannan shi ne turare.

Tab, aini abin da yake sa ni dariya da yawa. To ni yanzu in ga mutum yana dariya ma, ai sa ni dariya yake. Wato ita dariya wata aba ce wanda kawai take zuwa ba tare da kaima kanka kasan lokacin da ta zo ba. Wani abin za ka kalle shi ne kawai sai ka ga ya ba ka dariya. Wani abin wani zai yi ne sai ka ga ya ba ka dariya. Wani abin kai za ka yi da kanka sai ka ga ya ba ka dariya. To ita dariya gaskiya kawai zuwa take ba tare da kai karan kanka kasan kana dariya ba. Wani sa'in za ka ga yara ne suna wasa sai ka ga wasan nasu ya ba ka dariya. Wani sa'in kuma manya ne za ka ga suna wani abu sai ka ga abin ya ba ka dariya. Wani sa'in kai karan kanka za ka yi wani abu sai ka ga ya ba ka dariya. To ni misali kamar ni karan kai na, wani sa'in zan rike abu a hannuna amma zan ta yawo a gidana. Ina neman kaza, ina neman kaza, ina neman kaza. Wani sa'in sai dai maigidana kawai ya kalle ni sai ce mun "Au kina neman kaza?" In ce "Wallah ina neman kaza." Sai ce "to ba ga abun a hanunki ba." To ina kallon hannuna naga abun nan sai in kwashe da dariya sai in ga na yi dariya. Wani sa'in fa ga haske ko waya a hannuna ina haskawa fa wai ina nemawa yara na kaya kuma a cikin durowa wai sai kuma na fito. Sai ga wayan tana hannuna fa ga haske ga komai wai sai na fito ina cewa maigida "Dan Allah ka gan mun waya na, ka gan mun waya na sai yake-- sai ya yi dariya." Sai yace "Wayarki?" Sai yace "Mai a hanunki?" Sai na duba sai na yi dariya. To wani sa'in za ka ga yara suna wani irin wasa sai ka ga wani ya ma wani mugunta ko ɗaya ya ma ɗaya mugunta sai ka ga kawai abin ya ba ka dariya sai ka, sai ka fara sai in yi dariya. Ni wani sa'in ko babban mutum ne ya faɗi haka sai ka ga abin ya ban dariya. To ni ba ruwa na zan, zan ɓuya ne in je in yi dariya na. In na gama dariya na sai in fito sai in ce "to sannu fa Allah ya sawwaƙe." Ko kuma ka ga babba yana zagi. To ni wani sa'in ma in babba ya zagi sai ka ga abin ya bani dariya. Ko kuma ka ga yara suna wasa, babba suna tsokanan babbaka ai sai ka ga ya bi su da gudu ko yana zagin su ko yana wani abu. To ni kai na wannan abin sai ya ban dariya sai in ce "Oho, to shi wannan in banda abin shi bai san yara bane. Ya za'a yi ya dinga, umm, biye ma yara suna tsokananshi su, suna tsokananshi yana zagin su ko kuma yana bin su da gudu." Wani babban in ya bi yaro sai ka ga ya zame ya faɗi. To wallahi ni zan juya kai zan yi dariya abin zai bani dariya. Ko kuma ka ga yara suna faɗa kici kici wannan ya daki wannan, wannan ya ɗau, wannan ya jefar da shi. To shi karan kan shi wannan abin ni ma yana ban dariya. Ko kuma ko ni kai na idan na ga na zame na faɗi, kawai sai abin ya ban dariya. Ko ina zaune, in gani kawai ina zaune kuma na faɗi sai abin ya ban dariya. Ko kuma yara idan suna wasa kai kai ku bari, ku bari, ku bari idan sun ƙi. To suna zamewa suna faɗi sai ka ga na hau dariya. To ni gaskiya ina kowa abu, abubuwan da suke ban dariya ko kuma ina cikin kallo idan aka yi wani abu to shima gaskiya yana bani dariya musamman fina finan barkwanci. Idan na kalla naga abubuwan da ake yi to gaskiya suna bani dariya. Zan ta dariya ne kaɗai. Har wa'in da suke kusa da ni sui ta kallo na su ce "Kai wannan lafiyan ta kalau ta zauna sai dariya take, sai dariya take ita kaɗai." Ko kuma idan ina karanta littafi, idan aka yi wani abin dariya to gaskiya ni ma ina dariya. Ni gaskiya abin dariya baya mun wuya. Abu kaɗan zai sa ni dariya, abu kaɗan zai sa ni dariya. Wani sa'in sai in ce "Oh abu ma ba abin dariya ba amma ka ga ya ban dariya." To ni fa wani sa'in abu ne fa na Allah ya kyauta abu na jaje to amma wallahi tallahi ni dariya yake bani. Akwai wani lokacin da maigidana ya fito ya yi wanka ya fito yana fitowa sai ya sule a tayas sai ya faɗi. Maimakon in tashi in ce "Kai sannu, sannu, sannu." inyi ƙoƙarin ɗaga shi ai na zauna sai dariya nake, sai dariya nake. A she shi abin ya ba shi haushi yake cewa "Wannan fa ba abin dariya bane, wannan fa ba abin dariya bane." Na ce "Da Allah ka yi haƙuri wallahi dariyar ce ta zo ni ma karan kai na ban san lokacin da na yi dariya ba." Sai ya tashi yana jin haushi. To wannan haushin da yake ji ni ma sai ya ƙara bani dariya sai na ce "Kai, yi haƙuri wallahi dariyar ne yanzu." Kuma akwai wani lokacin da na ga wani uba ne da ɗan shi. Ɗan shi ya mishi laifi ya biyo shi da gudu ana malam "Ƙabar shi, ƙarɓa shi yaran yanzu sai a hankali sai haƙuri, ka rabu da shi." Ai ko ina ba zai rabu da shi ba ai ya bi shi da gudu shi ma yana zuwa in gaya maka ya faɗi ya sule ai ƙo sai na koma na juya baya sai dariya-- babban mutum ne fa sai dariya nake tayi, sai dariya nake tayi. Sai na ce "to yanzu ga shi nan an ba ka haƙuri an ce ka yi haƙuri. Yanzu da ya haƙura ai ka ga da ba zai sule ya faɗi ba yanzu in ma karyewa yayi ko kuma jin ciwo yayi to ka gani shi yaro ina ruwan shi, ba ruwan shi ba, shi ne"

Eh! To abincin gargajiyar da na fi so shine dambu. Gaskiya ina son dambu sosai-sosai kuma sai Allah ya taimake ni na zauna auren mijina shi ma yana son dambu. Da ni da shi muna son dambu. Dambu yana da daɗi gaskiya amma yin shi yana da wahala. Shi ya sa wasu mutane da yawa za ka ga suna son dambu amma kuma idan suka duba aikin shi yana da wahala sai ka ga sun haƙura da shi. Dambu na da daɗi amma kuma aikin shi na da wahala tun da abu ne za ka girka sau biyu ba sau ɗaya ba. Muna son dambu amma ni kuma da yake ina so kuma na san mai gidana yana so ni gaskiya ba ma ganin wahalar shi. Tun da dai duk muna so zan yi, zan da zan yi zan ci in ƙoshi kuma ya yi min daɗi to bana damuwa da yin wahalar shi. Ni dai da farko idan zan yi dambu na zan nemo tsaki na mai kyau ko tsakin shinkafa ko tsakin masara zan nemo. In tsakin shinkafa ne zan je in samu shinkafa ta mai kyau na kai ta injin abarza mun ita. Idan kuma tsaki ne dama ana sayar da ɓarzazzan tsaki. Idan kuma masara nake da ita, ita ma zan iya ɓarza ta sai na yi. Amma gaskiya na shinkafa ya fi daɗi kuma ya fi sauri saboda tsaki, tsakin masara ya fi shinkafa tauri. To idan na shinkafa ne nan da nan zan yi in tashi in kuma na masara ban samu ba ni shinkafa in zan yi da na tsakin masara ne to yaɗan fi ɗaukan lokaci. To da farko dai in zan yi zan samo tsaki na mai kyau. Idan na samu inda datti in tsintsince, in tsintsince, in tsintsince sai in wanke. Idan na wanke sai in ɗan tace shi a wata ɗan rariya haka. Idan na tace ya ɗan bushe ruwan ciki na tabbatar da ya tsantsame shikenan sai in ɗauka sai in nemo tukunya ta sai in ɗan sa madambaci a sama. Idan na sa sai in baza wannan tsakin sai in ɗan sa ruwa kaɗan a cikin tukunyar sai in ɗora madambacin a cikin tukunyar yanda ruwan ƙasan ba zai taɓa min madambacin ba yanda ruwan ba zai dinga shiga cikin tsakin ba. Sai dai tururin ake so zafin wutan da tururin ne ake so ya dinga, ya dinga wannan ya, ya dafa shi tsakin. To a haka zan bar shi zai tayi a hankali, a hankali, a hankali. Idan na gama, idan yayi sai in nemo alayyahu na ko yakuwa. Wasu suna yi na alayyahu da yakuwa, wasu suna yi na alayyahu zalla, wasu suna yin na rama zalla. To duk de yadda kake so dai ya danganta kuma da yanda kake so da kuma abin da yake a wannan lokacin. Saboda rama gaskiya ba kowane lokaci ake samun rama ba. To amma dai yawanci alayyahu kowane lokaci ana samun shi da yakuwa. To zan siyo alayyahu na da yakuwa na na yayyanka su sai gyaɗa. In sami gyaɗa ta ko gwangwani ɗaya ita ma na ɓarza ta a turmi na sai na samu kayan miya na tumatur, attaru. A'a ban cika sa tumatur ba amma wasu suna sa sam dai albasa na da attaruhu na na jajjaga shi sai na sa. To idan shi tsakin yayi sai in juya shi a cikin roba. In yayi laushi sai in juya shi a cikin roba. Idan na juya shi a cikin roba sai na ɗauko wannan alayyahu na da yakuwa da na yayyanka na wanke su kuma na tsame su sai in zuba a kan wannan garin ɓarjin sai da wannan turara. Sai in ɗauko maggi na, gishiri, curry, thyme duk abin da zan sa de kayan ɗanɗano na shi ma sai na sa. Idan na zuba sai in ɗauko gyaɗan da na ɗan ɓarɓarza ta a cikin turmi shi ma na zuba a kai. Idan na zuba wasu suna ɗan sa mai saboda yayi laushi wasu kuma ba sa sa mai amma ni ina son zan ɗan sa man gyaɗana na sa. To idan ka sa sai in ɗauko kayan miya na da na jajjaga shi ma sai in zuba a kai. To idan na zuba a kai sai na jujuya, na jujuya, na jujuya yanda maggi da gishirin zai shiga jikin ganyen da jikin, uhm tsakin nawa. To idan na jujjuya zai haɗe gaba ɗaya daman already tsakina ya riga yayi laushi. To ina jujjuya, na jujjuya, na jujjuya sai in zo sai in mai da shi cikin wannan madambacin. Sai in na riga na haɗe su guri daya sai in mai da shi. In na mai da shi sai in ƙara mai da shi kan wuta. Daman shi tsaki na ya riga yayi laushi yanzu abin da ya rage shine uhm kayan miya na da alayyahu na da yakuwa na shine ya rage basu yi laushi ba. Zan sa shi kuma sai in ɗan rage wuta. To a haka, a haka zai tayi a hankali, a hankali har ya kai lokacin da shi ma sauran kayan za su yi laushi. To idan suka yi laushi sai ka nemo mai, man gyaɗa ko manja sai a soya sai a sauke. Idan aka sauke sai in nemo kwano na ko tire na sai in zuba. Idan na zuba sai in ɗebo ruwa. Dan shi dambu ba a cin shi sai da ruwa. Sai in ɗebo ruwa na sai in zauna sai inci sai in ƙoshi. Duk kam mu ni da maigida na haka muke yi koyaushe.

Eh gaskiya ni dai na fi son zama a taburma akan kujera, saboda gaskiya ina da ciwon ƙafa. Ba zan so zama a kujera ba saboda idan na zauna a kujera ba zan miƙe ƙafana ba. A tus sanda na zauna a kujera na ɗan wani lokaci to ƙafana gwiwata tana min ciwo. Amma idan na zauna a kan taburma, zan zauna zan miƙe ƙafana. Ba ma iya miƙe ƙafa ba idan na ga dama zan kwanta. Idan na ga dama zan zauna to amma kujera kuma ka ga ba, ba daman ka kwanta sai dai ka zauna. Sannan wata kujerar ma ba za ka iya miƙe ƙafa ba. Misali ni gaskiya ina fama da ciwon ƙafa, zama akan taburma zai fi mun akan zama a kujera saboda ba zaman ta ba. Akwai wani tafiya da na yi, tafiyar nan ta kai ta awa biyar a mota to na zauna, na zauna, na zauna har na gaji to wallahi da na tashi da aka iso da na fito kasa tafiya na yi. Ga yarinya a hannuna sai mutane ne suka zo suka karɓan min yarinyar suka riƙe min ita. Ni kuma na zauna na miƙe ƙafana, gwiwana ta riƙe sai zafi, sai zafi take min. To akwai wani shagon sai da man zafi a gurin sai na je na wani ya siyo man sai na ɗan samu na ɗan lallabta a ƙafana. Na zauna na wa ƴan wasu muntuna kafin na samu ƙafan ta ɗan sake ni. Gaskiya zaman kuj-kujera akwai damuwa amma in taburma ne idan ma ka gaji da miƙe ƙafan za ka iya tankwashe ta na ɗan wani lokaci. Idan kuma ba ka ga in shima ba ka gaji ba imma ka gaji da shi tankwashewa za ka iya miƙe ƙafanka ka kwanta. To gaskiya taburma ta fi sannan kuma a taburma za ka buɗe ƙafanka za ka zauna yanda kake so. Wata kujerar ma in ka je zama za ka ga ta maka kaɗan, ƴar ƙarama ce ba inda za ka sake kai karan kanka ba. Dan tana ka zauna. To amma taburma, dik kakkantan taburma za ka zauna, za ka miƙe, za ka sake ƙafa, za ka kwanta, za ka kishingiɗa, za ka yi komai da komai. To gaskiya taburma ba kamar kujera ba ne. Ba zama a taɓa haɗa jin daɗin zamansu da walwalansu ba saboda kujerar ma kala kala ce. Za ka ji wata kujera tana da laushi, wata kujerar tana da tauri. To gasu nan dai kala kala. To idan dai gaskiya ba ka samu mai laushi ba to za ka ji shi karan kanshi zaman ma ya ishe ka ya dame ka. To wannan shi ne. To amma kuma idan taburma ne ko a ina ka kwanta za ka ji ka dai lafiya lau de ba kaman kujera ba. To kujera kuma gaskiya mutane da yawa musamman mutane masu ɗan shekaru da yawa za ka ga basa son zama a kujera. Zasu ce maka ah mun zauna a kujera ƙafan mu za ta mana ciwo ko kuma gwiwan mu za ta mana ciwo ko cinyan mu na mana ciwo. To sun fi so dai su zauna a ƙasa ko a taburma su mimmiƙe ƙafa dai in sun gaji da zama su kishingiɗa. In sun gaji da kishingiɗa su kwanta. To wannan ka ga dai yafi yafi zaman kujerar nan. Sannan wata kujeran ka gan ta ƙirƙirin, wata kujera ma ba ka sani ba ƙafan ya karye ka zo ka zauna ka faɗi. Wata kujerar kuma ba a sa ta dai dai ba ka zo zama ka faɗi. To duk irin wannan abun ka ga a taburma ba inda za a yi mutum ya zauna a taburma ya faɗi sai dai a ce dai ma ya kwanta ya mimmiƙe yanda yake so. Gaskiya zama wani gaskiya musamma ni gaskiya zaman kujera kwata kwata bai mun ba saboda ina fama da ciwon gwiwa. Ni ban cika zama ba ni ko a ɗakina ne zan zauna a ƙasa akan kafet haka in miƙe ƙafa. Ni dai bazan zauna a kujera ba. In na zauna a kujera ma sai dai in kwanta amma ba wai na zauna akan, na zauna wai sosai sosai ba saboda zama a kujeran shi karan kanshi za ka ji duwawun ka ya maka zafi ka kosa in ka tashi duwawun ka sai ya maka kaman wani dutse ne ya zauna. To duk wannan yana kawo ba daɗin zaman kujera amma taburma duk ba wannan abun. Yanda kake so za ka yi. Ka zauna, ka miƙe ƙafa, ka kwanta, ka shingiɗa duka dai kai kaɗai ne. To wannan gaskiya yafi daɗi a kan a zaman taburma amma gaskiya zaman kujera sai a hankali. Kujerar ma dai in mai ɗan daɗi daɗi ne mai ɗan dama dama to za a ce dai da ɗan sauki a bisa kujerun nan na ƙarfe. Wasu kuma ka gansu na katako ne amma kwata kwata ba su da daɗi. Ba daɗin zama ba daɗin wannan duwawunka yai tauri ya sake ƙafarka ta riƙe, gwiwarka ta riƙe, cinyarka ta riƙe duka dai-

Aini tsarkake gidana ba adadi. Aini a rayuwa na bana son datti. Duk san da naci abinci zan tsarkake gidana, zan share, zan goge. Duk san da na zubar da abu ko yara na suka zubar da abu ko maigidana ya zubar da abu, duk zan share. Banda wai takamaimai ko sau nawa na ke tsarkake gida na. Gaskiya ni bana son datti kwata-kwata. Sabida haka duk san da naga dama zan ɗau tsintsiya na share gida na tsarkake ko na ɗauki tsumma da ruwa na goggoge, shi yasa ni yara zan sa su, su zauna. Su na gama cin abinci zan ce to "oya aje a ɗauko mun tsintsiya". Zan ɗauki tsintsiya zan share gida na, zan goge zan, zan yi komai. To, da farko dai idan na tashi, da safe idan yara na sun gama cin abinci mun gama karyawa zan ce to "na shirya sun tafi makaranta to ni zan ɗauko tsintsiya". Na ɗauko tsintsiya zan share kicin ɗina. Duk wani lungu da saƙo da ke cikin kicin ɗina, madafan abinci na zan, zan wannan, zan share shi. Duk wasu kwanuka, duk wasu kwanukan da aka ci abinci zan fita da su waje na wanke shi kuma duk wani lungu da saƙo zan shiga shima duk na shashshare. Idan na gama share madafa, madafa, ahm, madafa na, shikenan sai na dawo falo ɗina. Idan na dawo shi ma zan share. Zan share ƙarƙashin fulawa ɗina, zan ƙara ƙarƙashin abin saka tibi na, zan buɗe cikin ƙarƙashin tebur ɗina, ƙarƙashin kujera na, dukkadai zan bi in shashshare. Idan na shashshare shinkenan, na gama zan tara shi guri ɗaya in kwashe. Idan na gama nan shikenan zan dawo kuma cikin uwarɗaki na. Zan share tsakar, tsakar uwarɗaki na. Idan na gama sharewa sai na je ƙarƙashin gado na, na ɗaga katifa na share shi ma. Idan na share, na tsaftace shi sai na dawo, sai na tara sharan sai na kwashe. Zan je gaban madubi na, na ɗauko tsumma na da ruwa shi ma na goge. Ina gama goggogewa shi ma na fita na kwashe shara. Ina gamawa zan shiga, ahm, tsakar gidana. Nan ma zan share tsakar gida na gaba ki ɗaya. Ƙarƙashin randan ruwa na, ƙarƙashin jarkokin ruwa na, haka dai duk wani abu da ke wurin zan ɗaga shi zan share. Idan na gama share nan shi ma sai na zo sai na tafi bayan gida na. Idan na tafi bayan gida na sai na je na wanke, na wanke, na wanke. Idan na gama wanke wa, wanke da, da sabulu na, idan na wanke, na tsaftace sai in ɗauki ruwa na mai kyau sai in, in tsaftace da shi. Idan na gama sai in dawo kicin ɗinnan nawa shi ma. Da na fara sharewa sai na ɗauki ru-- sai na jiƙa tsumma da ruwa. Na wanke, na goge ƙasan, na goge ƙasan simintin na goge. Na goge kan fridge ɗina, na goge kan madafa na, na goge komai da komai. Kwandon kwanuka ɗina shima na goge, na tsaftace da wannan. Sai na fito falo ɗina shi ma na goge duk wani abu da na yake gun. Na goge tebur, na goge kan abin tibi na, na goge abin ruwa na, na goge gurin da na saka fulawoyi na. Dukka sannan na zo na goge shi ma kan shi ƙasan. Idan na gama goge kasan siminti sai na fita. Ina fita sai na, na je tsakar gida na shi ma na goggoge, na goggoge, na goggoge ko'ina da ko'ina na tabbatar ko'ina yayi tsafta. Idan na gama goge ko'ina da ko'ina sai kuma sai na dawo. Sai na kwaso kwanukan da muka ci abinci. Ina kwaso kwanukan da muka ci abinci suma sai na zo na fito da su sai na wanke su ɗaya bayan ɗaya. Sai na fara wanke kofuna. Idan na wanke kofuna na tsaftace su sai na wanke kwanuka. Na wanke kwanuka na tsabtace su sai na wanke cokula. Suma in, na wanke cokula na tsaftace su sai na zo na wanke tukwane, na wanke cikinsu, na wanke wajensu, dukkana samu na wawwanke su fita ƙal-ƙal. Idan naga shi ma kanshi kwandon da nake zuba kwanuka na wanke shi, shi ma na shanya shi ya bushe sai in maida kwanukan in jera su a ciki. Idan na maida kwanukan na jera su a ciki shikenan sai na ɗauka sai na je na ajiye shi. Karan kanshi inda zan ajiye kwanukan sai na sa tsumma na goge shi, na goge shi, na tsaftace shi tukun. To haka nake yi kullum, kullum nake tsaftace gidana. Ko wane lokaci gidana a tsaftace yake. Ba za ka taɓa ganin wai datti ba. Kullum a tsaftace yake.

Wato ni ina da hanyoyin da nake koyan fasaha kala kala. Idan fasaha abinci ne, akwai hanyan da nake nema. Idan fasahan girke girke ne, akwai hanyar. Idan fasahan ɗinki ne, idan fasa-- har duk dai abubuwa da yawa yanzu misali ban ɗauki fasahan girke girke. Idan ina so na koyi wani sabon girki, ban da fasahan shi, to zan yi amfani da wayata. Idan na yi amfani da wayata, zan shiga ko Facebook ko TikTok ko Instagram. Musamman a Facebook akwai wata da ake kira "Mariama's Kitchen" to a'inan idan na je akwai kayan abinci kala kala da abinci kala kala da take yi. To a wannan gurin nake zuwa sai ince to yanzu misali ina so in koyi yanda ake faten dankali. To sai in je sai in duba. Idan na duba, zan ga girkinta da tayi na faten dankali. Zata fito mun da shi da duk abubuwan da ake bukata da abubuwan da ake bukata na sarrafawa. To anan zan zo in bi, in gani to bayan dankali, se me kuma nake bukata. Ina bukata. Bayan na gama hada abubuwan da nake bukata gaba ɗaya sai in zo in gani yanda take dalla daki daki yanda take bi. Daga wannan ta sa wannan, daga wannan ta sa wannan, daga wannan ta sa wannan. To a haka gaskiya nake amfani da fasahar-- fasahata wurin koyan abubuwa kala kala. Sannan kuma idan fasahar ɗinki ne ko wani abu shi ma ɗin, ina da yanda nake koyan shi. Zan je akwai masu ɗinki kala kala da muke da su. Kaman akwai wani a Zariya ana ce mishi AS Fashion. To shi gaskiya wannan ya iya ɗinki sosai sosai. To idan akwai wani kalan ɗinki da nake so na yi, can zan je sai in duba. Idan doguwar riga nake so, zan duba, in gani ina son doguwa zan rubuta doguwar riga. Zai fito mun da dogayen yanda ake ɗinkin dogayen riguna kala kala na zamani. Idan riga da zani nake so, idan riga da skirt nake so, duk abun da nake so zai fito mun da shi. To sai na zabi wanda nake so sai nace to ya-- a koya mun ina so a buɗe mun inda zan koya. In gani wanne ne yafi. To anan ne zan zaɓa in koya na gani, "Eh wannan ga yanda ake yanka shi, nan ga yanda ake yanka shi, wannan ga abun da ake sa." Sannan bayan yankan ga abubuwan da ake bukata kaman ana bukatan wannan. Nan ma ana bukatan wannan. To haka nake koyan. Gaskiya ni yawancin fasahohi na, ina duba su ne ta waya. A waya nake koyan fasahana kala kala ba wai da wani abu ba. Tun da yanzu gaskiya fasahan duk ta koma kan waya ne. Duk wani abu da kake so a waya kake neman shi. Babu abun da babu a duniyan nan a waya. Duk abun da kake so ka koyi, kake so ka koya kana zuwa waya ka-ka je Google ka tambaya. Ka ce kaza to zai fito maka ko guda nawa ne yi kuma ko wane iri ne. To yanzu gaskiya an samu ci gaba sosai sosai wurin koyan fasahohi da yawa a waya. To shi yasa ko da yaushe in dai kana da wayarka kana da data, to duk wata fasaha da kake son koya zaka samu. Ba tare da ɓata lokaci ba kuma da wani jinkiri. To a haka nake koya. Sannan kuma wani sa'in in abu ma kana gani tunani ma ba sai ka je ka koya ta waya ba, akwai mutane. Ina-ina da fasahar kaza, wani yana da fasahar kaza, wani yana da fasahar kaza. To sai in je to don Allah ni ina so ka koya mun ya ake kaza. To sai in je sai yace to kazo ka koya gashi gashi gashi. Nima idan ina da fasahar wani abu, wani zai zo ya ce mun "To don Allah ina so ki koya mun ya ake kaza, ya ake kaza." To shi nima sai in ce to zo in koya maka. To duk wayannan hanyoyi ne na koyan fasahohi kala kala. Kowa da abun da yake ya iya kuma kowa da fasahar shi da kuma kowa da inda yake zuwa yake. Ni dai gaskiya nawa ko in je wurin mutum ido da ido ya koya mun ko kuma na ɗauki wayata, na duba, na duba na ce to. To a nan nake koyan fasahohi na da yawa. Saboda yanzu an samu ci gaba. Duk abun da kake nema, duk abun da kake so yana waya. Yana ya-- ko in ce yana yanar gizo gizo. A nan ake samu. Kuma bayan yanar gizo gizo akwai dai hanyoyi sosai da yawa wanda kowa dai. Amma ni dai gaskiya, tawa fasahar ina koyon ta ne ta waya ta yanar gizo gizo ko kuma in je in samu mutum ido da ido. To waɗannan su ne hanyoyin nawa da nake koyan fasahohi.